A jakar mu ta kuɗi launin ta ja ne, dalili da ya sa muka siya ja domin logo company mu ma ja ne shiyasa na ce farin siya ja saboda ya je dai dai da companin mu.

Ba ni da ƙwararren lokacin da nake wuta a wurin aiki, ina iya wuta duk lokacin da na ga dama. Idan na ji gajiya, kawai bana ɓata lokaci na, ina samun wuri na in zauna saboda samu hutu mai kyau. Idan mutum na aiki idan ya tuna jiki na buƙatar hutu.

Ana shan ruwa kullum da lili dai sa da ke shan ruwa kullum saboda ni ba na son jikina na bushe kuma yanzu lokacin zafi da zufa ne shi yasa shiyasa ina iya ƙoƙari na ganin na kula da lafiyana.

Eh, yadda nake tabbatar da ingancin aikina saboda ba na yarda mutane su ga aikina, na yi aikina cikin sirri ne sannan kuma ba na bari mutane su yi iyace aikina bai da kyau.